Tambaya wane irin miya kake fi so? Ni ina son miya iri-iri, kama daga miyan alayyahu, miyan wake, miyan tafasa, miyan kuka duka ina sonsu sannan ina shan miyan ganye mai ɗaci da dai sauransu. Babu irin miyan da ba na sha saboda ba na da zaɓin miya. Ko wane miya aka bani ina so.

Ina kake ajje hotunan wayar ka hotunan wayana idan na ɗauki hotuna a wayana nakan ɓoye su ne a cikin memory card. Da hotuna da bidiyo da kuma waƙoƙi duka a cikin memory card nake sa su. Saboda idan na sa su a gurin sun fi samun tsaro. A duk lokacin da nake buƙatar su na san a gurin idan na duba zan gan su.